Ina ajiye takardar aiki ne a inda na ga dama ba inda kuke so ku ajiye ni ba. Amm, fokosi abin da ya sa, E to ENT, ear, nose and throat. Submit. Inda abun nasa haka ne. Idan na submitin transaction oops! Transaction failed. To. Amm, ba mutane akwai zazzabi, akwai jinjiri a wurin jariri. The child aba. Ai, ai, tinda da aka ce jariri. Amm, dole pediatrician ne ya kamata in duba. Yeee! Transaction ɗina baiyi ba. To, tunda baiyiba sai in koma baya. Inƙara koma wa baya. Tunda points ina. Haka sukeyi to ni a yi ma zan je. To ni ina zan jeee? In ba na tare da keee. Kullum ako yausheee. Ba za ya damu da keee. Kullum ako yausheee. Hoton ki na na a kusa da ni. Shi ne abinci na. Sanan kuma shi kaɗai banke wa. Zan so ki tausaya min. Ki zani kusa da keee. Ku ba bike a jikina. Na san ba zan rayu ba. Babu ni ba kai. Ba za na ruɗe baaa. Idan da ni santa da kai. Ba za a cin mun ba. Na buɗe ticket a Discord har yanzu ba wanda ya amsa. Idan na ya danna shi, to na gama da shi.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ƙaunar ki ba ƙarya ba ce. Burin idon ki ya sa ni na haukace a kan sanki. Ba wani ceceku ce. Ina magance damuwa a wajen aiki yayin da damuwa ya iso ni. Connect wallet Phantom. Yes, to ay dole ma inyi connecting wallet inna ni. Ma tin da transactions ina bi ta biya. Ohhh, in har sun jimu. Idan suka jimu. Time out or duplicate too. Baɗin ya access web ɗin shi kawai in bashi a haka. Maybe yayi, maybe babu background noise yanzu.

Yaya kake gina dangantakarka ta kasuwanci? Ina gina dangantakana na kasuwanci. A yayin da nake gina dangantakana na kasuwanci, a yayin da nake shan waza kuma ina tafiya da al'amurana su je su dawo. Lalle ba lalle akwai sobo-bo a cikin wannan al'amari. Sumit.

Wallahi har sobobo ina yi da shi. Zan yi sobobo, in nai sobobo a ba ni waza in sha, yauwa kuma ina da kuɗi in riƙe golaye na da riga. To wannan zuwa za ka yi ka sami majalisa. In ka samu majalisa- Ai suna verify yin ne. Kawai ka yi ta magana. In ka samu majalisa, kawai ka, ka buɗe ta ai ta surutu ɗan barau ba ana, ana bayi. To yanzu dubu ɗari biyar za ku bani, aww dubu biyar? Kai! To gaishe ku. Aminci nawa za ka yi? Za ka yi na minti biyar, za ka yi na minti ɗaya amma za ka- Zkaa iya tsaya wa ma haka.

To, su dai kasan mutane sun kasu kashi biyu. Akwai mutane maza akwai na mata. To amma ni nafi taimakawa ma mata. Yauwa saboda in dai naje na sha shago, na sha shago na, na tashi nayi sobobo, zanyi doggy, zan yi missionary ne ake ce mai ko? Yauwa, zan yi missionary. Zan yi, yauwa dai in yarinya tana da, tana da, tana da ruwa sai me awa uku muna yi.

Gaskiya ni dai ba na zuwa gidan fim amma ina zuwa kango. Yauwa ina zuwa musha Tafkar Barikama, musha Sobobo. In muka sha Sobobo yauwa semi sinima din ma a gida. Amma gidan fim a wurin karuwai ne. Yauwa muka je kango muka ɗan muka ɗan taje kan semi ta yin Sobobo ɗin.